Kana yin kiran bidiyo? Eh, ina yin kiran bidiyo. Ina yin kiran bidiyo sosai ma, ta hanyar yin kiran bidiyo da abubuwa daban daban. Misali, ina yin kiran bidiyo da ni da budurwata wacce a rana mukanyi waya da ita kaman sau uku a rana. Muna yin waya da safe, muna yi da rana ko muna yi da daddare sannan kuma duka kiran bidiyo muke yi. Misali, da safe idan za muyi kiran bidiyo, in za ta ci abinci, za ta yi karin kumallo. A wannan lokacin nan sai ta kira ni kiran bidiyo ko in ni zan yi kiran kumallo zan kira ta domin ajin daɗi na soyayyar mu cewan mu ci abinci tare. Zan kira ta ko ita ta kira ni dai duk wanda ya fara kiran wani. Mu ɗauka, mu gaisa, ya muku waye gari kowa, ya tashi lafiya, mu ji kowa lafiya lau. Tacemin zatayi karin kumallone tasiye tasiyo ɗanwake ko kuma ta dafa indomee da kwai wanda dashine zata yi karin wannan kumallo ɗin yanzu da safe, saita nuna mun shi na gani wata rana ƙwan ta soya, wata rana ƙwan kuma ta dafa shi in indomee zata yi kenan zata ci. Haka dai in muna yi muna wasa tana yi tana min wasa. Ita ta ɗan guntulo ƙwan ta ce mun in buɗe baki ta bani in ci. Sai in hangale mata baki ni kuma na ɗan daɗi soyayyar in mata ha ta dan samun a baki ɗin nan. Na so ni ma zan ci. Yanda muke yi kenan. Haka ne ma wata rana in ni ma ni na fara kiranta zan ci abinci. Misali in na siyo tea da biredi ne ni ma ɗin zan sha da ƙosai. Sai in kira in nuna mata da abun da zan yi kumallo muna kiran bidiyon nan muna kallon junanmu muna kallan kalar abuncin da muke ci to haka muke yi da safe bayan mun yi mun gama sai muyi bye bye muyi wa junan mu sai anjima in ce mata ina son ta, ita ma ta ce mun tana so na. Da safe ke nan in muka gama. Da rana ma haka shi ma ɗin. Wani lokaci in ina wurin aiki nakan kira ta kiran bidiyo domin in nuna mata ina wajen aiki. Da ga kalan aikin da nake yi, daga a lokacin mai nake ƙoƙarin na yi. A lokacin nan tana ganin in abun ma dama bata ma son shi ba ta tambaye ni tun da dai su mata basu gama sanin abubuwan aikin maza ba sosai. Tana ganin wani lokacin ma tace wannan duk daga cikin kayan aikin ku ne(na ce mata eh mana shima duk cikin kayan aikin mu ne. A cikin kiran bidiyon nake nuna mata abubuwa irin abubuwan da muke yin aiki da su da abubuwan da muke haɗawa kuma. Duk tana gani ta sassan wajajan sana'a na tana ganin su a bidiyo sai dai bata taɓa zuwa wajen ba amma a kiran bidiyo ina gani. Haka ma ita ma ɗin wani lokaci takan nuna mun cikin tana in tana gyarar rakin ɗaki ta kira ni ta ce mun tana ɗan sharer raki ne ta nuna mun yadda ɗakin yake, ta nuna mun yanda take take aje kujerun da yadda take shirya komai. Tana nuna mun su. Na gaggani haka shi ke nan. Sannan sai kuma da daddare in ta kira ni kiran bidiyo ko in ni na kira ta kiran bidiyo a lokacin nan zamu kwanta kenan tom wani lokacin ma na lilliba da bargo zan kirata ina lullabe dai muna kallon juna muna magana da soyayya da ni da ita da daddare. Har kafin bacci dai ya zo har ya ɗauke mu, mu ma junan mu sai anjima mu ce to shi ke nan. Sai gari ya waye, sai mu ma junan mu bye bye. Muce mata, in ce mata tace min i love you, nima nace mata i love you in ce mata sweet dream, ita ma ta ce ma sweet dream. Mu dai yi kalamai na soyayya a wannan kiran bidiyon. Har kiss ma da hannu muna ma junan mu, mu jefa kamar yadda masoya suke yi. Muma duk muna yin haka. Ina yin kiran bidiyo gaskiya sosai ma har a wajen sana'a na duka ina yin kiran bidiyo ina nuna ma masu siyan kaya na kalan kayayyaki idan suna so su gani domin su siya.

A ganin ku wace na'ura ce tafi amfani? Gaskiya dai a ganin mu na'urar da tafi amfani ita ce na'urar salula wataƙan ta wayan hannu. Wannan na'ura dai gaskiya ta na da amfani sosai da sosai a rayuwar ɗan adam, ta ko ta wani fanni ta na da amfani kuma ana amfani da ita sosai kusan duk duniya mutanen da suka mallaki na'ura ta wayan hannu sun fi ko wane mutanen da suka mallaki wani na'ura wadda ba ta wayan hannu ba yawa. Saboda ita na'urar wayan hannu ta ƙunshi abubuwa da dama ne, ta ƙunshi abubuwa kala kala, abubuwa na ban mamaki da na ban al'ajabi. Da yadda kuma yake, da yadda ake tunzige manyan gansu yake kuma yanayin da ake al'amara ke tafiya a gidansa duk da ba ya kusa. To wannan duka za ka gani ta na'urar wayan hannu ake yin ta cikin ƙoshin lafiya. Har ma idan akwai buƙatar wani abu za su faɗa mashi domin a samu a magance wannan abun nan duk ta na'urar wayan hannu. Na'urar wayan hannu gaskiya amfaninta bai tsaya a iya nan ba. Idan iyali na buƙatar kuɗi, za a yi amfani da na'urar wayan hannu ɗinnan yanzu tun da yanzu abun zamani ya zo da bankin ka ma, asusun bankinka yana hannunka kuma a cikin wayan wayan hannun nan naka. To a cikinta an riga an saka maka komai ta yadda idan za ka tura kuɗi ba ka gari ma iyalinka za ka yi amfani da wannan na'urar wayan hannu domin ka tura wannan kuɗi zuwa ga iyalinka. Tun daga naira ɗaya har zuwa naira biliyan in mutum yana son ya tura, duka zai tura shi ba tare da ya samu tseko ta na'urar wayan hannu. Hakka dai wannan na'urar wayan hannun takan ta, za ka yi amfani da ita domin ka sada zumunci ga 'yan uwan ka da abokan arzikanka waƴanda kuke da na nesa da na kusa duka. Sannan kuma za ka yi amfani da shi domin, domin sana'an ka. Misali in kai kana saye da sayar da kayayyaki ne, zaka iya kai amfani da wannan na'urar wayan hannu. Ka ɗaɗɗauka hotunan kayayyenka misali ni da nake sayar da takalma da yaduna. Ina ɗaukan hotunan takalma kala daban daban duk kalan wanda na san ina da shi nakan ɗauka na yi amfani da shi na yi talla a shafukan sada zumunta na irin su Facebook, WhatsApp da X Twitter ke nan da kuma Telegram duka duk ina talla da su. Tallan kayayyakina a nan wajen ga duk me so in ya gani zai mun buƙata ya ke buƙata zai mun magana ni kuma na faɗa masa kuɗin wannan kaya. In ya ga zai iya mun shirya ciniki ya tsaya to shi ke nan sai ya turo mun kuɗi ya zo ya karɓa kaya ko kuma in tura mashi kayan ya turo mun kuɗi in tura mashi kayan ko kuma in na kai mashi kayan ya ga kayan sai ya bani kuɗina. Na'urar wayan hannu ana amfani da ita sosai da sosai ta wajen sada zumunci da kai da iyalin ka da kai da 'yan uwan ka da kuma abokan arzika. Sannan kuma ana amfani da shi wajen wajen kasuwanci sosai da sosai. Yanzu mutum in yana son abu ko dama ba ka buɗe ko da bai zo shagon ka ba idan yana da lambar wayan ka kawai zai ɗaga ya ƙira ka ya ce maka yana son abu kaza da Allah akwai a shagon ka? In ka ce masa e, akwai to shikenan, zai ce maka akwai da ma masu babura da su ke kai kaya yanzu zai ce kawai ka ba mu mai babur ya kawo mu shi zai turo maka kuɗinka ka ga ba tare da shi ya ma ku fito daga ɗakin shi ba zai siya abin da yake so ya siya kuma a kai mashi har gidan shi.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, wani lokaci ina shan ruwa mai sanyi amma ba irin sosai ba. Misali, yadda lokaci yadda muke da ai rana a nan yankin mu, muna fama da rana sosai. Rana wacce idan mutum ya ji ta yakan nema ruwan sanyi domin ya sha ya samu sauƙi. To, yadda muke ni kuma aikine yake leburane ne. A duk sanda mutum ya je leburanci bashi da buƙata sai dai face yasamu ruwa mai sanyi wanda zai dinga sha a ko da yaushe misali, mutum zai samu ruwa mai sanyi ya sha in ya yi aiki, ya yi aiki, ya gaji, zai ji ma ƙoshan shi ya bushe. Ba abun da yake buƙata a wannan lokacin nan sai ruwa mai sanyi domin ya sha wannan ruwan nan mai sanyi ya samu sauƙi a jikin shi ya samu sanyi da. Haka kuma idan mutum ya zo ya ci abinci mai zafi, shi maɗin nan wannan lokacin nan nakan nema ruwa mai sanyi domin na sha. Saboda in samu sauƙi na zafin da na ci na abincin nan mai zafi. Saboda ruwa mai sanyi ne kaɗai a wannan lokacin nan zai iya ɗan sassauta min zafin abincin da na ci. Shi yasa nake buƙatar ruwa mai sanyi kusan ko da yaushe. Saboda in zan ci abinci in same shi a kusa da ni, shi ya sa ma har na kan siyo ƙanƙara domin haka. Shi kuma ƙanƙara wannan kuma misali, sannan idan mutum yana jin kishi sosai, akwai wani kishin da zan ci bayan na ɗan yi tafiya mai nisa, na ɗan je wani waje da ƙafa. To, a lokacin nan zan ji wani ƙishi ya koro ni ƙishi sosai wanda har na rasa yan da zan yi. Wanda kaman na cika kaina kaman na sha ruwan kwata in zan gani. To a wannan yanayin nan na fi neman ruwa mai sanyi domin na samu, na sha shi, na ɗan samu sa'ida, na samu sauƙi a yanayin yadda nake ji. In nayi wannan tafiyan yana ba ni wahala to nakan nema ruwa mai sanyi ne domin na sha. Misali, akwai sanda aka yi wani rasuwa a unguwar mu, wata baiwar Allah ta rasu sunanta Habiba. Ta rasu ne daga, da azahar, da rana. Da ta rasu ɗin nan aka zo aka ce to a zo za a kai ta a makabarta domin ai mata jana'iza a rufe ta. Da wannan ranan nan da aka zo aka ce to haka za a zo aka kai ta gashi ana ƙwalla rana sosai da sosai. Muka ce to ba damuwa shi ke nan bari mu zo. Muka tattara muka tafi as-- muka tafi wannan makabarta. A ka je aka yi jana'iza aka gama. Ga rana na dukan mu, rana na dukan mu sosai. A lokacin nan tsaban rayen zafin rana da yake dukan mu, zufan jikin mu ya yi ta fitowa, jikin mu ɗuk ya biya jiƙe. Gashi kuma da ƙafa muka je a lokacin ba da moto ba ko abin hawan da za mu yi sauri mu dawo gida. Hakan nan muka ƙara takowa da ƙafa daga makabartan nan muka kamo hanya muka dawo gida. Ina dawowa gida da na samu wani ƙanƙara na pure wata na ruwa. Na fara ɓallen shi ina sawa a bakina ina shan ruwan nan. Kai ka ce yau da ni yanda ka san wani wanda aka je aka mashi horo da wuta, aka kulle shi ya fito yana neman yaza'i ya samu sanyi ya sha a bakin shi. To haka lokacin da muka je makabartan nan, da sakar ranan nan, da na dawo ba abunda na nema sai dai kawaii na ta neman ruwan sanyi ina sha, Akoi lokacin da muke zuwan fili muna buga ƙwallo da rana. To a wannan na riga dama na san ƙwallon rana muke yi. To abun da nake yi shi ne, nakan tabbatar da cewa ma ina da ruwan sanyi a tattare da ni ko na je na siyo ƙanƙara a gidan da suke da firiji domin suna sa ya saida ruwan ƙanƙara yana ta firiji a wannan fili in muka yi ƙwallo, muka yi ƙwallo muka gaji muka tashi. To sai na zo kuma ni na zo na nema sauƙi ta yadda zan nema in samu in saka ruwan ƙanƙaran nan ya zamana yabi jikina gaba ɗaya, in watsa shi sannan kuma in sha sauran da ya rage. To haka nake gaskiya ina shan ruwan sanyi sosai da sosai.

Yaushe kuka taɓa jin tsoro sosai? Yaushe kuka taɓa jin tsoro sosai? Gaskiya dai, lokacin da na taɓa jin tsoro sosai shine wani lokaci da nayi wani tafiya zuwa wani gari. A wannan tafiyan nan da nayi gaskiya, nayi tafiya sosai da sosai ta yadda a tafiyan nan na sha mamaki, abubuwa da dama sun faffaru amma kuma dai abubuwa sun zo sun warware daga baya sosai. Misali, lokacin da nayi tafiyan muka ji tsoro, lokacin mun je Kogi sai da muka je NYSC camp. A NYSC camp inda muka je na bautan ƙasa a jahar Kogi. A wajen nan ne muka yi kwana ashirin ta yadda rana ta farko abubuwan da suke bani tsoro tun daga zuwa nayi garin nan abubuwa sun bani tsoro da dama sosai. He, aka ce mana kullum rana za mu dinga tashi ƙarfe huɗu. Wannan abun ya bani tsoro sosai ta yadda ni ban saba tashi ƙarfe huɗu ba kuma yaya zai a ce mun dinga tashi ƙarfe huɗu na asuba kullum a ƙarfe huɗu na safiya. Ni na saba in na kwanta bacci bana tashi sai ƙarfe shida zuwa ƙarfe bakwai. Amma da na je wajen nan aka ce mun ƙarfe huɗu. Abun ya bani tsoro. Babban abu na biyu shima da ya bani tsoro shine a wajen nan kuma sojoji ne a wajen nan masu sa mutum tsallen kwaɗo. Ni kuma gashi ina da tsoron soja sosai. Haka nan na gani duk dai abun da zai faru in za ka yi laifi za ka ga za a ce maka soja ne zai zo ya, ya, ya, ya hukunta ka. Ni kuma ban san wannan abun a rayuwa na ban san al'amura da soja saboda al'amura da soja ba daɗi. Soja ya, yana yawan ba wa mutum gwale gwale. Soja ya iya ba ma mutum gwale gwale sosai da sosai ta yaddda zai cire maka son abu ma in kana son wannan abun nan. To wannan abun yana bani son tsoro sosai da sosai sai ya zama na, duk abun da zan yi ina kiyaye wa saboda kada soja ya zo ya nemi ya ce zai taɓa lafiyan jikina a wannan wajen bautan ƙasan nan. To haka dai haka dai sai aka zo kuma aka ce mana bayan ka mun tashi ƙarfe huɗu nan za mu fito da safe mu zo mu tsaya a tsaye. Ni ma abun nan dai ban san shi, shi ma ɗin ya zo gashi ina da tsoron soja sosai. Haka kaɗai nake ta jurewa wani lokaci ma in yi ƙaryan ban da lafiya saboda sojojin nan su ƙyale ni don sun san ina tsoron su. Wani lokaci kuma in ke in fito in laɓe in je in sami waje in ɓoye in cire unifom ɗina. Danni gaskiya banason tsayuwa sosai, saboda tsayuwa sosai yana samin ciwon baya ko ƙafafuwana na ciwo yadda nake shan wahala sosai idan suna wannan ciwon nan. To fashi ne kawai sai na ce to ba da ama yanzu dai abin da zan yi shine zan yi ƙoƙari in cire tsoron wannan soja da nake ji sosai in dawo. Ni ma ban jin tsoron su sosai saboda gaskiya tsoron sun nan da nake ji shi ya sa ma abubuwa ba sa mun daɗi a wajen bautan ƙasan nan. Kawai sai na ce to shike na. Wata rana kawai muna wajen filin wasa a cikin wajen bautan ƙasan nan. Sai na je na ga wani soja yana zaune a kan wani kujera. Wannan sojan shine wani shugaba na bangaren platoon ɗin mu wannda ake yin wasanni. Da sojan nan ya tashi a kan kujerar nan. Ni kuma wai nace wan yanzu na daina jin tsoron soja. Kawai sai na je na ɗauko wannan kujera na sojan nan da ya zauna ya tashi na je na zauna kamar kai ka ce ni ne shugabansa a wajen nan. Kowa na tsaye ni kuma ina zaune. Kawai sai sojan nan ya dawo. Ban san ciwon ya dawo ba. Kawai sai na ji an shaƙo mun wuya an ɗauko wani cak an ɗaga ni sama. An sauke ni a kan wannan kujerar nan. Sai ya kira wasu makarraban shi sojoji biyu ya ce masu su zo ga nama ya samu. Ai ina ji ya ce su zo ga nama ya samu ashe tsoron sojojin nan da nake ji bai fita ba. Kawai na faɗa maka tsoro ya dawo jikina ya fara ƙyarma. Na fara roƙon su don Allah su yi haƙuri, su yi haƙuri bazan ƙara ba nayi kuskure amma su yi haƙuri. Haka nan suka ƙi saƙwara suka kama ni suka ɗaga ni suka fita da ni cikin fili. Suka fara saka ni tsallen kwaɗo. Nayi ta tsallen kwaɗo, tsallen kwaɗon nan habawa ai da na samu waje na arce a guje saboda ina tsoron kada su ƙara ba ni wahala. Gaskiya dai ina wannan waje shine inda na ji tsoro sosai gaskiya a wajen bautan ƙasan nan na da tsoron sojoji sosai gaskiya.

Kana iya ɗaura ƙulli? Eh, ina iya ɗaura ƙulli. Ina iya ɗaura ƙulli na kala daban daban. Ina iya ɗaura ƙulli dama abubuwa daban daban tun daga dabbobi irin su shanu, raƙumi, doki, zaki, akuya, jan akuya da kuma bunsuru, dukansu ina iya ɗaure su. Ina iya ɗaura ƙullin kaya kuma na buhuhuna da na jaƙukkuna duka ina ɗaure su. Hakama ina ƙulla ɗaurin kaya idan za a ɗaura shi akan mota domin a yi doguwar tafiya da ita ta yadda mu kayan ba za su faɗi ba. Misali yadda nake yi in zan ɗaura shanu. Shanu dai dama dai kowa ya riga ya san shi yana da rikici, yana da faɗa in aka zo maganan ɗaure shi. Shi shanu inda kai mutum ke shiryawa da shi shine a daidai lokacin da ka zo za ka ba shi abinci to wannan lokaci zai maka biyayya ba zai guje ka ba. Amma da zarar ka yi ɗamarar niyyan ɗamarar ɗaura mashi igiya to yanzu fa zaku fara yinta da shanu. To yadda nake yi shi ne idan zan kama shanu na ɗaure shi ne yadda nake yi shi ne zan ja da baya in riƙe igiyata, in ba ma wani da yake ba na yi ne kaɗai amma muna yi mu biyu ne domin a taimaka min tunda shanu babban dabba ne. Ɗaya zan riƙe zan zargake wuyan shi in na zarge wuyan shi to sannan sai in ba ma wani ya riƙe min wannan igiya dai dai riƙe wannan wuyan nan shi. In ya riƙe min wannan igiyan da na ɗaura wuyan na shi sannan sai in zagaya ta bayan shi sai in mamaye shi in ya ɗaga ƙafa sai in saka mashi shi ma ta ƙafan shi in zargo ƙafan ta baya. In na zargo shi sai na harɗe shi in na harɗe shi sai ya faɗi. To da ya faɗi sai na yi maza naje na same shi na danne shi in na danne shi sai na, yana zagaye shi da igiya ta yadda nake so in ɗaure shi. Idan misali ɗaurin da nake so in masa irin ɗaurin a yanka shi ne, za a yanka shi ne to sai in masa idan kuma a'a na so in ɗaure shi ne domin in tirke shi yadda zai tsaya a waje guda ba sai dinga yawo ba saboda maybe in ya yi yawo yana ba mu mutane wahala to a wannan lokaci sai in ɗaure shi in saka mashi igiya daidai gwargwadon tsawon da yadda ake buƙatan ya je kawai. Daidai inda abincin shi yake da daidai inda ruwan shi yake kawai anan wajen zan bar masa igiyansa. Eh na ɗaure shi a haka to ka ga shi na riga na gama da shi ke nan. Shi kuma yadda nake ɗaure raƙumi shi ne, shi raƙumi mu uku ma muke tsayawa amma shi mukam mishi dabarane saboda amma meyasa muke tsaya mashi mu uku shi ne akwai yanayi da yake zuwa wanda idan ya kuɓuce kuma to akwai matsala shiyasa muke tsayawa mu uku. Da farko dai nakan fara zuwa ne da in je in lallabe shi in ya kwanta dama na riga na saka igiya a wajen to da ya kwanta in na lallabe shi to shi ke nan kawai yana kwantawa akan igiyan nan sai dai kawai na zaruƙe igiyan nan. Shi ke nan na kama shi a wannan ɗauri na ɗaure shi. Shikenan in ya tashi zai ga kawai ya kasa tafiya zuwa ko'ina. Amma kuma idan ya gane mu ya gane cewan ɗaure shi za muyi to a wannan lokaci kuma abin da muke yi shi ne za mu yi amfani da igiyoyi ne guda biyu. In muka zarge wuyan shi sai ɗaya ya ja can gefen ɗaya ma ya ja can gefen ta yadda ba inda zai iya zuwa in zai can gefen sai wannan ya ja shi in zai wannan gefen ma sai wannan ya ja shi. Haka dai duk mun mishi tarko mun hanashi fita ta ko'ina. To shi ke nan sai a samu ƙafar nan nashi a ɗaureta, in aka ɗaureta itama in za'a yanka shi ne to za a iya a yanka shi a haka yana tsayan. In kuma za a, ba za'a yanka shi bane za'a saka shi a turke ne to shi kenan sai mu matsadda shi wajen turken shi ya shiga tirken shi. Shi ke nan a ci gaba da ba shi ruwa da abinci a daidai wajen nan da yake. Amma kuma idan yanka shi za a yi to a tsayan kawai za mu riƙe shi mai yankawa ya zo ya lallabo ya mamaye shi kawai sai yanka shi. Shi ke nan an gama da wannan raƙumi an yanka shi. Su kuma dama ɗaura irin su jajayen awakai da na tumakai da sauransu su wannan ba ma wani wahala bane ba. Kawai wannan in ka kamo kan ka riƙe kan sai ka ba ma wani ya riƙe maka kan kai kuma ya ka ɗauki ƙafan kawai ka riƙe shi ka kama ka ɗaure iya daidai gwargwado kawai shikenan ka gama.

Ku faɗa mana labari da kukaji a yarintar ku wani labari da muka ji a yarintan mu da ita ce wata labari cewan a lokacin nan wai ana gasan buga ƙwallo a duniya. A lokacin ko wane ƙa-kasashe sun zo sun halarta. Ana buga ƙwallo kowanni an haɗa ƙasashe da dama sun buga ƙwallo da yawa. Ta yadda aka haɗu da ƙasar Brazil ta buga ƙwallo da Najeriya. Najeriya ta duke ta da ci biyu da babu. Baya ga aka kai ruwa rana, aka kai gwauro, aka kai mari a filin ƙwallo. Haka aka yi ta bugawa dai aka yi ta bugawa. Da ƙyar Najeriya ta samu dama ta samu nasara ta buge ƙasar Brazil a wannan wasan nan. Wasane wanda take ta zo da ɗimbin tarihi. A wannan wasan nan aka ce dama Najeriya ba ta taɓa duke ƙasar Brazil ba. Ba ma Najeriya kaɗai ba, Afir-- ƙasashen Afirka basu taɓa duke ƙasar Brazil ba a wasan ƙwallo. To amma wannan wasan da aka zo aka buga shi, shi ke nan Najeriya ta samu dama ta buge shi. A wannan gasan nan. Wannan labari ne wanda aka bamu mu ma kanka mu ba a haife mu ba a wannan lokaci. A sanda aka buga wannan gasa na cin kofin duniya a lokacin nan. To da aka buga wannan wasan nan aka tashi biyu da ɗaya. Najeriya ta sha biyu, Brazil ta sha ɗaya. Shi ke nan aka cire Brazil a wannan wasan nan. To haka kuma a wasa na gaba sai Najeriya ita ma ta zo ta ƙara haɗuwa da Argentina. Daga didda a cikin wannan wasa na gasan ƙwallon ƙafan duniya. Aka ta raɗe-raɗin cewa ai shikenan ƙarshen Najeriya a wannan wasa tazo ƙarshe Najeriya yazo a wannan gasa na cin kofi shikenan bazasu iya doke Argentina ba Argentina ta fi ƙarfin kowa a lokacin nan. Akayi dai ta yi dai haka dai jita jita da sume da sume, surutai dai sukayi ta bin gari su kama mamaye gari ta ko ta ina. Aka ce to shi ke nan. Aka zu za'a fara buga wannan wasa. Da akazo za'a fara buga wannan wasa, sai akace wai, um bama sai an buga ba tukkuna a bari za'a ɗaga wannan wasa ba'a lokacin za'a buga ba sai 'yan Najeriya basu damu ba su ka ce to shi ke nan. Wai dama ana ganin 'yan Najeriya, guiwansu ya fara sanyi akan cewan za su fita wannan wasa. To haka dae akaita buga wannan wasa akaita bugawa, akaita bugawa, da ran da akazo aka buga aka buga, aka buga, aka buga, aka kai hare-hare ta ƙwallo sosai amma ƙwallo bata shiga ba. Wannan masu tsaron gidan sun hana ƙwallo ya shiga ta ko ta ina. Sunata yin iyakacin ƙoƙarin su. Wadda har 'yan Argentina an ba su bugun mai daga kai sai mai tsaron gida amma sun kasa. Kuma suma Najeriya ana cikin buga wannan wasa aka ba su bugun daga kai sai mai tsaron gida suma suka kasa. Sha suma golan Argentina ya cire wannan ƙwallon nan. Akai akai yi ta bugawa har aka buga minti arba'in da biyar. Baya da aka gama buga minti arba'in da biyar aka tafi hutun rabin lokaci. Ta yadda kowa ya ba ma ko fil-- yan 'ƴan wasannin sa shawarwari da sauraron dabarbaron da ya dace. Aka yi ta yi, aka yi ta yi dai. Sai can aka ce to yanzu za'a dawo hutun lokaci na biyu kuma. Da aka dawo a wannan hutun lokaci na biyu to anan ne aka fara fafatawa. Aka yi ta fafatawa, aka yi ta fafatawa. Yadda aka zo aka yi kamar za a ci Najeriya sai golan Najeriya ya tura wannan ƙwallo. Haka aka yi ta yi aka samu ana cikin buga wannan ƙwallon nan sai can wani ya samu wani ɗan ƙwallon Argentina wanda shine babba a cikin 'yan ƙwallon nan ya same shi kwatsam kawai wai shi Maradona. Ya sami maradona nan kawai ya buge shi, ɗaya buge shi, sai wannan maradonan nan ya ji ciwo sai ya fita. To a wannan fitan da Maradona nan ya yi kawai sai aka fara rikici. A wajen nan cewa ai 'yan Najeriya sun cire Maradona ne saboda su samu su ci. Har rikici ya nemi haɓarƙe dai da gyar dai aka samu aka shawo kan wannan abu lamari da ƙyar. Can kawai sai ana yi kin yi, ana cikin yin wasa. Kawai sai Najeriya da aka zo gab da ƙarshe Najeriya ta samu ta tallafa, ta zura ma Argentina ƙwallo. Shi ke nan a wannan wasa aka tashi Najeriya ta ci wannan wasa ta ɗauka kofi a wannan lokacin. Wannan labarin shi ne wani labari da aka bamu a lokacin muna yarinta duk dadai mu ma ba mu kalla ba amma iyayyinmu sun kalla wannan wasa suka bamu labarin su.

Ku gaya mana game da ganyen, ganyayyen da ake ci. Watakan ganye dai abu ne mai fa'ida da daɗi da kuma amfani sosai a cikin ɗan adam. Misali, ma irin ganyayyakin nan wanda suke cikin daji, wanda ake ci ko wanda ake magunguna da shi, duk dai suna nan da yawa. Ganyayyakin da ake ci ake magunguna da shi, watakan ba za su irguba ta yadda yawan su yake, amma dai za a iya a faɗo kaɗan da amfanin su gaba ɗaya a kai. Misali yanzu haka, in ka ɗauka amfanin ganye a jiki, yadda likitoci ke faɗa suke tabbatar da cewan ganye yana da amfani a jikin mutum. Ganye na ƙara wa mutum jini, ganye na ƙara wa mutum lafiya, ganye na ƙara wa mutum gani. Ganye, ganyayyaki suna ƙara wa mutum lafiyan mara ta yadda suke wanke mashi cikin shi. Wasu kamar irin su shuwaka ke nan. Haka kuma wasu ganyayyakin suna ƙara wa mutum lafiyar ƙashi irin su kabeji ke nan in mutum ya ci su, watakan aka ce akwai wani abu a cikin ƙashin mutum wanda yake soso-soso. To wannan ganyayyaki su ne suke ƙara wa mutum ƙarfin wannan abin nan. To kaga ko ganye yana da kyau sosai da sosai. Ganyayyayin da ake ci misali, kaga akwai babansu wanda shi ne kankankat. In ka faɗe shi, shikenan kazo ƙarshe. Shi ke nan ka gama. In shi za ka dinga ci ma kullum da miyar, anyi ta ne domin ta ƙara wa mutum lafiya ta yadda zai dinga jin kota ina jikin shi. Lafiya lau ba hayaniya ba tashin hankali a cikin shi. To shiyasa zaka ji ace zogale ya fi kaza. Zogale ya fi kaza, to ba komai bane ba, saboda ance ita zogale tana yin magunguna kusan ɗari ba ɗaya. Tana maganin typhoid, tana maganin hawan jini, tana maganin malaria, tana maganin sida, tana maganin TB, tana maganin kwankwasowa, karayar karayar hannun dama, tana maganin karayar hannun hagu, tana maganin ciwon kai, tana maganin ciwon kunne, tana maganin mura, tana maganin ciwon baki, tana sa haƙora su yi haske. Sannan kuma tana sa haƙora su daina wari in haƙori na wari. Sannan kuma tana ƙara ƙarfin ƙashi da ƙarfin haƙori ta yadda mutum zai ji da abun da zai tauna duk ƙashin da zai tauna lafiya lau zaiji bai samu matsala ba. Tofa ya ga wannan ganye na zogale. Akwai kuma ganyen lettuce. In kashi a zako garin kuli a zuba masa, a bar shi a kwaɓa. Da garin kulin nan a ɗan ɗiga ruwa a saka mashi kayan miya irin su tattasai da tumatir da tarugu ɗan kaɗan da albasa. Sannan a zuba mashi garin ƙuli a jajjisuya a saka mashi magi. Sannan a samu sugar a saka, sannan a samo gishiri a saka. Duka a haɗa mashi. To sai ka ga ya bada ɗanɗano mai daɗi ga daɗi kuma ga ƙarin lafiya a jiki. To haka shi wannan ganyen lettuce yake, dadai sauransu.